Eh, ina iya hawa keke sosai musamman a lokacin yaranta. Ina jin daɗin sa--. Yanzu haka ma ina da keke. Ai keke abin training ne wataran ma za ka iya hawan sa. Domin ka yi training, ka yi exercises musamman da sake kaɗan rage wa kanka. Tafiya da motsa jiki haka shi yisa ni ke hawa keke ko mukan iya hawa keke. Keke abin motsa jiki ne kuma abin tafiya ne zuwa unguwa dai gajeriya haka. Za ka yi training tare da shi duk yanda kake buƙata.

A'a gaskiya ba na karatu kafin na kwana. Dalilin da ya sa ba na karatu kafin na kwana saboda na fi yin sa da rana da shi kwana ai lokacin hutu ne. To kafin ka yi shi kuma wane karatu za ka yi, in ka yi addu'a. Karatun addu'a haka in za ka yi kwana sai ka yi amma ba wai ina yi ba ne don waye yi wane karatun.

To a yanayin aikin mu gaskiya kayan aikin mu suna da yawa kuma suna da tsadar kuɗi. Ka ga na farko muna amfani da shu, a shuɗin nan kala kala ne. Muna amfani da rambut boot, muna amfani da pickup, muna amfani da adda, muna amfani da DBPS total station ɗin available, staff, tripod, quarters, muna amfani da kwamfuta, autocad, GIS software, QGIS. Da dai dukkan nansu QGIS, Google Earth, duk muna yin amfani da makamantansu.